Abincin da nake ci a wurin aiki suna nan bi da bi. Wani rana nakan ci tuwon shinkafa, wani rana nakan sha kunu, na rana nakan sha ɓatumilaya da wani rana kuma nakan ci kosai. So suna nan bi da bi abincin da nake ci.

Yanda nike yanke shawama aikin ci suna nan bi da bi. Idan na riƙe wuƙane sai yanke inci. Amma, bai wuce inje in wanke hannuna ba, sai inzo inci. Amma idanna riƙe wuƙa sai inyanke shi domin samun iya inci.

A'a, ba na jurewa barkono mai yaji, saboda domin ba na son yaji, ba na son barkono. Wato zafinta yakan, yakan jawo min ciwon ciki, yakan jawo min bala'i ga, ga, ga, eh, lafiyan jiki. So ba na juyewa barkono mai, mai yaji.

Ehh, nakan kulle ƙofa a kullum. Domin matsalar sauro da kuma kashe kashen mutane da kuma sace sace. Wannan yakan sa in kulle ƙofa na a kula yomi.

A yanzun a'a, ba ni da sa hannu a sakonina. Dalilin shi ne aikina ba ta umurceni in sa hannu ba a kowane sakonni ba. Idan akwai sa hannu, nakan kai ma nagaba da ni. Nagaba da ni shi ne ya kan sa hannu a sakonim. Amma yanzu haka ba ni da sa hannu a wani sakonni.

Lambar namu mai albarka sune lambar uku, lambar biyar da kuma lambar bakwai sune lambar namun masu albarka.

Wato apps da nake amfani da su da kuma ina son su yawa su din ne app na WhatsApp, app na Facebook, app na Instagram, app na Twitter da kuma AI. Ina jin daɗi, ina matuƙan son masu apps nan, ina jin daɗin su.

A inda nake tabbatar da ingancin aikina shine a bari in ce na farko, yanayin yin aikin na farko, na biyu kuma, yanayin kammalawa aikin, na uku kuma kyan ganin aikin ko kuma daɗin ganin aikin shine suka tabbata min da cewa aikin nan a ida gaskiya akwai inganci.

Ah, bari in fara ince nakan yin amfani da waya na a kullayaumi a kowane loto. Domin waya na wurin aikina ne, waya na da shi nika magana. Waya na kome ne gareni, wato nikan yi amfani da waya na a kullayaumi.

I mana, ina iya yin iyo. Wato na fara koyo iyo tun ina nan a ƙarami. Iyo abin mafi so na ne. Nakan ji daɗin shi.

Wato da farko ina da jaka guda biyu. Amma launin jaka na, shine baki da kuma ina da wani kuma mai launin fari.

Abubuwan da nake yi da safiya a lokacin farkawa suna nan da yawa amma nakan fara da addu'a. Nakan godewa Allahna da sassafe. Na biye da shi, nakan gyara wajen kwanciyana. Bayan haka, san in jan mosa jikina kusa da wurin kwanciyana. Bayan haka in je in yi wanke wanke. Bayanan ƙare wanke wanke, in haɗa abin da zan ci, san in yi wanka, sai in shiga wurin aiki.

Ni nakan goga haƙora sau biyu a rana ɗaya. Wato da sassafe in shiga aiki, da inna dawo aiki lokacin wanka na, sai in goga haƙora kuma kafin in kwanta inyi bacci.

I nakan iya dafa abinci amma a yanzun ina da wanda take dafa mun abinci kafin in dawo wurin aiki. Amma nakan iya dafa abinci idan na so kuma irin abincin da nake so in ci a lokacin in kan dafa.

Sosai ma ina son dokar hotuna, wato dokan hotuna sukan bani farin ciki, sukan farantamin rai, sukan sa ni tunanina a kwanciyar, sukan sa ni inyi tunanin abubuwan da suka sun riga sun faru duk a lokacin da ina duba hotunana. Wato hotuna abin so na ne gareni.

Ina son launin shudi domin launin shudi ne nakan amfani da shi a rubutu. So ina ƙaunan launin shuɗi amma a, a wani loto kuma in kan yi amfani da launin baƙi. Amma launin shidi, shuɗi shi na fi amfani da shi.

A gaskiya bana iya samun lokaci in tafi gidan fim. Dalilin shi ne wurin aiki na bana iya samun zarafi in tafi gidan film domin lokacin tashiwa a wurin aiki kafin in kai gida, wurin ya riga ya yi duhu. Wato ya kamata in samu hutu, sai in shirya ma gobe kuma. Amma idan na san kallon fim, in kan yi amfani da wayana, waton na'ura kenan in je yanar gizo in nema wanda nake so sai na kalla.

I, wato wannan kwarai da gaskiya. Ina motsa jiki akwan kula yomi. Motsawa jiki na wato kowane safe nakan motsa jiki. Da zalla na tashi daga wurin barci, na farka, na yi addu'a, na ƙara yin addu'a, sai in motsa jiki. Na ƙara motsa jiki, in jan nima abinci, in wanka, nima abinci, in ci kafin in shiga wurin aiki. So bata motsan jiki kula yomi nakan motsa jiki.

Ba ni da zaɓaɓɓuwan ranar da nake shiga kasuwa. Amma ranar da nake cika shiga kasuwa su ne ranar Litinin. Domin a rana ɗin nakan fita wurin aiki da wuri, domin aikin baya cika riƙeni sosai. So ranar Litinin nakan maza-maza inga na ƙare aiki, inje ingan nayi aikin gida kuma. Ko naɗan yi abin da ke, ke nawa in yi na kai na. Amma ranar shiga kasuwa su ne ranar Litinin da kuma ranar Juma'a. Shi ne ranaku kenan da nakan shiga kasuwa.

Rana mafi kyau shine ranan Juma'a. Akwai magana da akan ce Juma'a mai kyau daga Laraba aka santa. Wato rana mai kyau a wurina shine ranan Juma'a. Bayan Juma'a sai Sati a samun hutu, Lahadi kuma a samun hutu kafin a fara aiki kuma.

Ya'yan itace da na fi so shine kankana. Na fi so kankana da kuma biye da shi shine abalbal, biye da shi shine ayaba, kafin a yi maganan su mangwaro da su dai. Amma kankana shine yayan itacuwa da kuma yayan itace da na fi so.

Yanayi na bana cika ciye-ciye da yawa. Amma, duk ranna da na sa azumi ya dace wa zan fita nema abinci. Bai wuce nima kifi ba ko in samo nama, wato farfasu kenan. In samo nama da kyau in zauna in nema abin sha in sha in ƙoshi, in ji daɗi in je gida amma bana cika ciye-ciye da yawa. Amma ka gan nama da kuma kifi da kuma abin sha, wato Maltina, ji daɗi shi kenan.

Abin da nake so canza wurin aiki shine na'urar kwamfuta nawa da kuma wuraren da in ka haɗa ta kaido na.

E sosai ina kallato laro da dare. Kalan ayukan nan suna farin taman rai. Duk ranan da na samu lokaci in kwanta a waje ko in samu lokaci in tsaya a waje ina duba tauraru suna bani farin ciki ga zuciya na. In kan ji kwarai da gaskiya zuciya na kwance.

A'a ruwa na nake sha ba ruwan ka nake sha kullum ba ruwa na nake sha. Wa to in kan zo da ruwa na ko in siyo ruwa na in sha amma ba ruwan ka nake sha kullum ba.

E, ina son madara. Ina ƙaunan madara, ina so madara. Madara abin daɗi ne, abin kwaɗayi ne. Ina son madara, ina ƙaunan madara.

Abu farko da nake yi lokacin da na isa ofis shine addu'a. Da zalla na isa ofis, in yi addu'a. Na ƙare addu'a, na nema abubuwan da na riga na yi ajiya daga kafin in kulle ofis, sannan nema su mu ci gaba da ga wurin.

A yanda nake shirya ayyukana suna nan dai a shiyre da farko addu'a ne. Amma bayan haka nakan fara shirya ayyukana a mako daga ranan Ju-- eh, ranan Sati da kuma ranan Lahadi. Ranan Sati da kuma ran Lahadi na kan shirya ayyukana na mako. Idan na isa ofis ranan Mon-- ranan Litini, sai in inga na tsaya ranan Juma'a, in ci gaba inda na tsaya ranan Juma'a. Wato a haka nake yi in shirya ayyukana a kowane mako da kuma kowane rana.

A inda nake yi, inganta aikina kuma aikin mu shine farko kwazo ne. Bayan yin son kwazo, gaskiya a yanda abin yake zan baka yanda yake. Ni kan sa gaskiya a gaba, kuma kwazo da kuma iyayi. Ni kan tabbata da cewa duka aikin da ina yi, ina yi shi da kyau.

Abin, abin da nake tuna da daga yaro shine nakan tuna da inda aka sani je makaranta a dole. Makaranta ya zama min inda wurin, wurin da aka tura ni a dole ne in tafi. To du ranan da nayi tunani wannan in kan yi dariya.

Abincin da nake ci da safiya shine in kan sha ti da kuma biredi da safiya, da miƙara ranar ta yi mun mummunna.